Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Na gode da wannan tambaya taku. Abun da yafi muhimmanci a cikin abokantaka shine, ah, yarda, trust, yarda kuma da riƙe yardan har cikin zuciya. Saboda cin amana shine yafi kada duk wani abokantaka ko shakuwa ko 'yan uwantaka. So akasin riƙon amana shi yake cire yarda, kaga mutum bai yarda da mutum ba. So wannan yana da muhimmanci sosai a cikin abokantaka. Ba cikin abokantaka ba har 'yan uwantaka har makwaftaka har duk wani abu zai-- da ya samu mutum biyu ko sama da haka su, su, juna ne sun haɗu a kan abu guda domin su ci ma manufarsu su sami nasara. Wannan shi, na gode.